Ku faɗi nomban waya ko adireshin da kuka haddace. Nambar waya da na haddace na dace nomban waya na wacce zero seven zero wacce siffili bakwai siffili huɗu huɗu biyan biyan tara ɗaya ɗaya takwas. Ɗaya namba na kuma siffili takwas siffili siffili takwas ɗaya siffili biyu huɗu bakwai huɗu tara ɗaya biyu shine nomban waya. Sai kuma adireshin gidanmu shine nomba sha uku Ramakun Saint unguwar rimi Kaduna. Kaduna North Local Government. Sa'an nan kuma a garin Kaduna da ke ƙasar Najeriya. Wannan shine adireshina.

Ku kwatantana kasuwar danye ko rayuwar unguwarku bayan duhu. Gaskiya unguwan mu in akwai duhu indai akwai wuta zakaga ko'ina da haske. Akwai fitilu a ko'ina wanda yake amfani da wutar lantarki. Ba mu da fitilu wanda suke amfani da wutan caji. Dan idan aka ɗauki wuta da daddare zaka ga garin mu yayi duhu kuma kowa ya shiga gidansa ko kuma a fito waje ka gani an shimfida tabarma ana zaune. Masu kallon ƙwallo ko masu buga game dai za a zauna ana buga. Wanda suke buga ludo ko karta haka dai zakaga sun zauna. Rayuwar dare gaskiya da daɗi. Ina son rayuwar danye a rayuwata.

Ku gaya mana game da tafiya da motar haya. Gaskiya tafiya a motar haya ba ta da daɗi, sai dai kawai ana yin ta ne don lalura. Gami da tafiya a motar haya ana tsaye-tsaye kuma sai ka jira mota an yi lodi an cika mota kafin a fara tafiya. Amma ka ga idan mota ta gida ne, kawai da ka ɗauko mota ne nan da nan kaje inda daka dakaje kuma kaje ka dawo to kuma mu shiyasa muke fatan gwamnatin ƙasan mu mu su sauwwaƙa mana da siyan da muke siyan man fetur a ƙasan mu, a sauƙaƙa mana kuɗin shi ya sauƙa ƙasa da naira dubu da ake siyan man fetur a kowacce lita.

Wane aiki kuke girmamawa saboda wahalar da take cikinsa? Ku faɗa game da shi. Aikin da nake girmamawa saboda wahalansa shine aikin asibiti gaske. Aikin asibiti akwai wahala saboda aiki ne da kake yi a kan rayuwar ɗan adam. Dole ne mutum ya ba da duk wani himma dangane da cewa ya ceto wannan rayukan nan da suka zo asibiti ko kuma marasa lafiyar da suka zo jinya nan cikin asibiti. So aiki ne akwai wahala. Sa'annan kuma da aikin haka a kowane lokaci idan kana ko kana gida ko kana kwace ko menene, aikin ga aiki ne bana rago ba gaske. Aiki ne wanda mutum sai ya kau da wasu abubuwa na duniya kawai ya sa rai kawai citon rai zai yi.

Ku gaya mana wurin da kuke zuwa hutawa. Wurin da nake zuwa hutawa ina zuwa. Bayan gidan mu akwai lambu a bayan gidan mu. Wajene da akwai flawoyi da bishiya sai in zo sa kujera na zauna na huta ko da zafi ko da sanyi nakan je wannan wajen sabida wajen yana bani nishaɗi kuma ina jin daɗin zama a wannan wajen nan. Sannan kuma in na gaji wani zubin kuma na kan zauna a cikin ɗaki na shi ma yana daga cikin wajen da nake son hutawa a kan gado na ko kan kujerar ɗaki na. Ina son zama a wannan wajen saboda ina jin daɗin hutawa a ko da yaushe. Sannan kuma ina son wajen hutawa na waje da yake da lambu ko wajene da yake da ruwa sabida za ka ji sanyi a wajen. To wajen shi ma yana matuƙar birgeni.

Ku bamu labarin masu sayar da kayan waya a unguwarku gaskiya masu saida kayan waya a unguwar wasuna samun riba sosai suna samun alheri a cikin kasuwancin da sukeyi na saida kayan waya. Sana'ar saida kayan waya gaskiya sana'a ce wacce akwai albarka cikinta. Idan mutum ya, ya, ya, ya sama kanshi. Bamantawa lokacin da ina ƙarami lokacin banmanta ina ɗan na fara yin js one lokacin ina zuwa siyan kayan waya. Ko ina primary ne? Eh banmanta ina cikin primariy ne muke zuwa siyan waya a wani kasuwa da ake kiransa wayar market. Anan ne aka bani waya komai na yi. Har kyamara na gani lokacin yana yi thats Nokia ta 3310 aka sai da mun. To a lokacin, sorry Xpress Music ne aka sai da mun. A lokacin fa naga kyamara fa yana yi daidai da daidai. Amma ina barin wajen kafin nafita daga kasuwan nan naga babu kyamara abin ya bani mamaki.